Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida. Ina da kaza, sannan ina da mage. Ina matuƙar son kiwon dabba a cikin gida. Kiwan ta yakan sanya ni nishaɗi. Naga walwalar ta, naga tsallan ta, naga farin cikin ta. Ni ma yakan sanya ni walwala da farin ciki. Ina da kaza, ina da zakara, sannan ina da mage. Dukkanin su dabbobin gida ne.